Ina fin so zama a kujera ko a tabarma? A cikin gaskiya bana iya na zaman tabarma. Ban san ko me yasa haka ba ko dalilin da yasa ina lokacin da ina yaro ina girma ba a koya mun ba ne. Na fi son zama a kujera. Eh na fi son zama a kujera gaskiya kenan.